Yaya kuke fara saƙo zuwa ga babba da kuma zuwa ga aboki cikin Hausa ku nuna bambanci? Hanyoyin da muke bi wajen yin saƙo zuwa ga babba da kuma ƙarami akwai bambanci. Gaisuwar farko, saƙo ga babba. Idan za mu fara saƙo zuwa ga babba, yanayin gaisuwar da muke masa ta bambanta. Misali, ina kwana. Idan kawu zuwa ƙarami ne, ba za mu ce dashi ina kwana ba. Za mu iya fara, ya kake? Ya gida? To in kuma babba ne akwai bambanci. Sai kuma salon saƙo ga aboki. Salon saƙo da aboki mukan iya amfani da kowane harshe. Kalmomi waɗanda suka shafi barkwanci da sauransu. Wanda kuwa idan babba ne ba za mu yi wannan ba, ba za mu yi amfani da kalmomi na girmamawa da mutuntawa da sauran abubuwa masu kama da wannan. Gaisuwar da ba ta rasuwa kafin bukata. Gaisuwa ta bambanta. Kawai mukan yi amfani ne da yanayin abubuwa da suka kamata wajen isar da wannan saƙo. Akwai yanayin bambanci na maganganu da kan iya bambanta tsakanin wannan da wannan. Dukaninsu kowane akwai yanayin haƙiƙar abun da ya kamata a yi amfani da shi domin isar da wannan saƙon. Tsayi wajen saƙon yakan bambanta tsakanin wani ɓangaren zuwa wani ɓangaren. Wani lokacin magana ta girmamawa takan ƙunshi takaitattun kalmomi, yayin da magana ta barkwanci wanda ya shafi aboki ko wani abu makamancin haka yakan ɗauki dogon abu. Domin maganganu ne za a yi ba tare da dubawa ba kasancewar wanda kake aikowa saƙon kana gani daidai dakai ne ko ƙasa dakai ne. In kawu na sama dakai ne, kowane abu da za ka yi za ka tantance ka gani yanayin abun da kai.